Na fi son zama, saboda yawancin ayyukan da nake yi yana da wahala. In na yi shi a zaune ba zan gaji ba, kuma zan yi shi a tsanise kuma sannan zan yi shi yanda ya kamata ba tare da an samu ko wacce matsala ba.

Eh ina gina dangataka ta kasuwanci ta hanyar gaskiya, rikon amana, rikon amana, kyautatawa abokan nan kasuwanci na da kawo kaya masu kyau ta hanyar da gobe za su dawo su saya kaya. Inda ana kawo kaya ingantattu to kowa zai dinga so yazo ya sayi kayan ka.